Ina ka ke ajiye hotunan wayanka? Na kan ajiye hotunan wayana a cikin galari a cikin wayana. Sannan kuma wasu hotuna da su ke da muhimmanci wanda ba na so su ɓace, na kan saka memory card a cikin wayana sai na kwafa su, na kwafe su sai in adana su a waje mai tsaro a cikin wayana. Saboda ni ma'abocin son ajiyan hoto ne wanda ba na so wata matsala ta same su.

Kana yin bacci da rana? Eh, ina yin bacci da rana, amma sai idan ya kasance ba lokacin ranan zuwa aiki bane, sabida bacci da rana yana sa mun natsuwa da kuma rage mun gajiya a cikin jikina.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau a waje inda ba mutane a wajen ko kuma na tofa miyau a, a cikin bayi sabida miyau ba'a san ana tofad da shi a ko ina ko kuma inda mutane ke wucewa.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi sau biyar a sati ko kuma sau bakwai a sati. Sabida wanke tufafi yana da matuƙar amfani sabida za ka samu damar zaɓan tufafin da kake so ƙasa mai kyau bayan ka wanke shi.

Sau nawa kake duba saƙonni a waya? Ina duba saƙonni sau da yawa. Aƙalla ina duba saƙonni a wayana sau hamsin zuwa sau saba'in a rana. Sabida yanayin mutanen da nake mu'amala da su suna turo min saƙonni a aiki. Ni kuma ina kasancewa mai karɓar saƙonnin, sabida saƙonnin da suke aikowa da su ta wajen aiki yana da yawa. Shi ya sa ma wani lokacin ba na iya ƙirgawa sau nawa nake karɓan saƙonni.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina tarban baƙo da fara'a, mu gaisa, mu samu wuri mu zauna, na kawo mai ruwa, abinci, muyi fira, rayuwa da sauransu. Sabida, ni ma'abocin son a kawo mun ziyara ne, shi yasa duk sanda na yi baƙo nake ƙoƙarin karɓan shi da daɗi da kuma dariya ba tare da matsala ba. Shiyasa ni kaina idan na je bakunta waje haka ake karɓar na ba tare da an nuna mun bambanci ba.

Wane gudu na fanka kake so? Ina son number one. Idan a fankan da aka saita shi cewa lamba ta ɗaya ita ce tafi gudu, ita nake sawa. Idan kuma a wata fankan ya kasance lamba ta uku ita ce mai gudu, ita nake ƙoƙarin na sa. Sabida ya danganta da yanayin da na tsince kaina. Idan lokacin zafi ne, nakan sa fanka ya kasance yana gudu. Saboda ni bana son zafi, shiyasa nake sa fanka da gudu. Idan kuma lokacin sanyi ne, ina kunna fankan amma bana sa shi yayi gudu sabida kada na samu mura.